Eh, muna raba ayyukan mu ga wasu, kamar abokanin, eh, kasuwanci ko wani abu haka. Mu kan iya rarraba ayyuka kamar tallafawa mutum idan aiki ya mai yawa ko wani abu mai kama da haka.

A'a, bana sa bel kullum saboda akwai kayayyakin da nake da su wanda ba su da bel a jikinsu. So ba kowane kaya da muke amfani da su ba ne suke, suke da bel. So bana aiki da bel a kowane lokaci.

Eh, bokitan da ake da su ba su wuce kwaya kamar bakwai haka ba. Bakwai zuwa sama de haka. So muna amfani da wannan wajen ajiye ruwa sannan da tara shi lokacin damina.

Eh, muna yanke shawara ne a kan abin da zai ɓulle, abin da zai yiwu shi ake yanke shawara akanshi. Akan yi shawara idan aka ga wani abu ya samu matsala ko ana son a kawo wani sabo a cikin aiki, to wannan akan iya zauna a yi shawarwari.

Eh yawanci muna iya dafa abinci a cikin gida haka kamar irin haka abinci suka namu wayanda basu da wahalan dafawa kamar irin su shinkafa haka da irin su taliya da waye haka duk na iya irin wayen nan abinci suka. Amma tuwo ne yake ɗan ba ni wahala wani lokacin.

Eh sa hannu na signin bashi da wahala. Ina, in mutum ya ganshi ma yakan iya gane shi saboda ba wayo na fatan nake yi mai wahala wajen sa hannu a kan wasu abubuwa da nake amfani dasu yau da kullum. Kuma sa hannun na kusan guda ɗaya ne da yafi ƙarfi, guda ɗaya ne da suka yanke da shi.

A'a, ni bana da wani takameman rahoto da nake rubutawa nake research. Nake yin rubutun sa wani lokaci zuwa saboda mu ba jarida bane wani zan ringa rubuta rahoto haka akai a kai.

Ba mu da uniform ta ƙamaimai amma muna da wani kaya da muke warewa namu individual wanda mutum zai riƙa yin aiki dashi saboda lalacewar aiki amma ba wai uniform ake yi general wajen aiki ba. Aiki kayanmu ba iri ɗaya ba ne amma muna da kayan aiki wanda kowa na da irin nasa kayan da yake warewa.

Eh kamar mu biyar ne, mu biyar ne a cikin gidanmu. General ɗinmu gaba ɗaya. Saboda wasu sun yi nasu guri, wasu sun koma wasu garuruwan da zama. Amma dai mu iya mu biyar din nan ne kawai muke zaune a waje ɗaya yanzu haka.

So abubuwan da muke yi don ƙara aiki kamar yanzu idan aikin da za a fara ana so a kamala shi kafin zuwa yamma to za mu duba mu ga me ya kamata mu fara yi, yanka za a fara yi ko, ko bashi ba.